Haka ne, ina son buɗe taga daga ɗaki domin shan iska. Dan taga yakan ba, idan ka buɗe taga yana ba, taga yana ba da haske sosai. Ma a hakan nan za ka sami iska mai ban sha'awa, iskar Allah wanda babu wani waikok ya sa ka sanyi.

Haka ne, a wani lokaci ina so amma a wasu lokutan kuma bana so. Idan ina son cin abincin ti-ti, ina duba waye mai siyarwa, shin tana da tsafta, shin ba ta da wani matsala wanda zai tayar mani da hankali yayin da nake cin shi. Amma idan na ga cewa, dukdace wa abincin ina son shi amma mai sayar da shi a'a, to bana yi, bana siya ba, bana ci.

Abubuwa da dama nake yi da yamma kafin in kwanta ko in kwana. Abubuwan da nake yi, da farko ina yin girki, in tattara gida, bayan na tattara gida na gyara ko ina sai in yi wanka. Idan na yi wanka, na shirya ko ina, to tukunna sai in yi barci.

Ba na ci je farci domin akwai datti da dama a cikinsu. Kuma idan ya yi datti, ka ɗauka kuma ka sa a bakinka, dattin nan ko wasu cucuttukan da suke cikin farcen nan zai iya shigan abincinka. Saboda haka ba na ci je farci, sai dai in yanka shi da abin yanka.

Nakan magance damuwa a gurin aiki idan zan fara dubawa menene matsalar wannan abin, shin abu ne da zan iya? Idan ya kasance abu ne da zan iya zan magance shi a cikin sukuni da kuma hankali da kuma haƙuri. Saboda haka ina magance shi amma tare da na san menene matsalar wannan abun.

Wani sa'in nakan tara su amma wasu satuka bana tara su a gida. Bana tara tsaban kuɗi a kowane lokuta wanda nake tarawa ne wa'inda nasan zan iya amfani da su a daidai lokacin da nake bukata amma sauran kuɗin ne na fi so in kai su gurin ajiyan kuɗi ma'ana banki.

Ina haduwa da abokan cinikina wani sa'in akan yanar gizo. Wani sa'in kuma suna zuwa wurin da nake saye sai da sayar ruwa na. Saboda haka wani sa'in ya dangana da irin abin da nake sayarwa. Wani in ya kasance abu ne na kan yanar gizo, ina haduwa da su akan yanar gizo. Mu sasanta kuma su biya ni. Wani sa'in kuma in sun zo wurina, muna haduwa a hakan kuma kowa yayi cinikayyan shi, mu a gama komai daidai.

Ina son bukunkuna da dama, amma wanda na fi so shi ne bikin Sallah, bikin da za ayi azumi. Idan aka yi azumi mu je idi, kowa da kowa da kowa a haɗu a gurin a bauta ma Allah. Ina son bikin nan, ina son irin bikin nan sosai.

Ina da lokukuta, sa'o'i da dama da nake kallon wayana, dangane da yanayi na. Wani sa'in in na gama aiki da wuri, in ɗauka shi kusan sa'a hudu, kamar awa biyar ko sa'o'i kamar uku. Ya dangana da yanayi na.

Ina so in ziyarci Makka da Madina don in samu in bauta ma mahaliccin na kuma in ziyarci masallacin annabi. Ji daɗi maraina, in roki Allah abubuwa da dama da nake so kuma ina so in ziyarci gurare kaman irin su America ko irin su England ko London.

Ina farkawa kaman karfe huɗu da rabi ko kuma karfe biyar. Amma na fi so in farka karfe huɗu. Na fi farkawa karfe huɗu ko irin su huɗu ya wuce kaɗan. Don a lokacin na fi so in yi alwala, in yi sallah, sallar dare.

Haka ne, ina duba daftarin kuɗi sosai don sanin lissafi da kuma kuma yadda kasuwancina yake tafiya. Saboda haka ina duba daftarin kuɗi in yi lissafin komai da komai, in ga wurin da na faɗi ko kuma in ga wurin da na cire ba, ko kuma in ga wurin da muka ƙasa.

Ni dai ba na aiki da ƙungiyoyi, ni kaɗai nake yin aikina. Amma ina ganin masu yin aiki da ƙungiyoyi cewa suna haɗa kawunansu. Idan suka haɗa kawunansu, akwai wurin da za a ce a haɗa kuɗi a taimaka ma wani, ko kuma a haɗa kuɗi a siya ma wani abu, ko kuma a haɗa kuɗi a ba ma wani dai ka man kyauta.

Haka ne, ina ba da shawara a gurin aiki dangane da yanayin tafiyan aiki. Don samun ci gaban gurin aikin, nima ina ba da shawarana. Wurin da na ga cewa zamu kasa, kuma ga shawarar da zan iya bayarwa don abun ya samu ci gaba. Ina ba da shawara sosai.

Tebur tebur ɗinmu a gurin aiki ya kasance mai ƙafa huɗu, yana da yana da launi baƙi. Akwai wasu kuma suna da launu launu kamar irin su ja. Ni dai ina zama ne a kan mai launi kore.

Haka ne, ina rufe baki lokacin hamma dan idan ka wala bakin nan a musulunce a addini na kenan babu kyau mutum ya ware baki ba tare da ya rufe shi ba, yana babu kyau ma kwata-kwata saboda haka ne ina rufe bakina idan ina yin hamma.

Ba ko da yaushe ni nake motsa jiki ba. Wani sa'in ina motsa jiki, wani sa'in kuma bana motsa jiki. Amma dai na fi so in motsa jiki don ƙarin lafiyan jikina. Dan duk sanda na motsa jikina ina jin daɗin jikina sosai. Saboda haka motsa jiki na da kyau.

Idan na fara farkawa da safe, abin da nake fara yi da farko shine in fara iyabon mahalaccina wanda ya halicce ni, sannan in tashi in yi alwala kuma in dawo in bauta masa. Idan na gama duka wa'yannan, in yi addu'o'ina tukunna in fara sauran ayyukana.

Ni bana shan ice cream dan yana da sanyi da yawa. Dan nima ina da ciwon sanyi saboda haka bana shan shi. Amma na fi son me madara wanda aka haɗa shi da madara yaji madara da chocolate. Ina son shi sosai amma bana sha.

Ina ajiyar takardun gurin aiki a gurin ajiyan takardu ko gurin ajiyan takardun karatu. A gurin muke ajiyan takardun gurin aiki ko kuma a kan tebur dinka gurin da aka baka ka dinga yin aiki.

Jakan da nake kaiwa gurare daban daban ne. Ya dangana da irin kayan da na sa. Wani sa'in in sa idan na ɗauke idan na sa kayan da yayi maching da kala da launin kayana ina dauka jaka daidai irin kalan launin shi. Idan na sa kaya baƙi ko na sa kaya fari sai in dauka jakan da zai je tare da kaya.

Da farko ina rubuta su a kasa a cikin littafi na, sai in zaɓe su yanda suka fi muhimmanci. In wannan ne yafi muhimmanci to shi zan fara yi. Idan na gama wannan sai in sake ɗaukan wani. Haka nake tsara su har in har komai ya daidaita.

Nakan yi amfani da baki ne a kowane tari, amma idan ina so in ja ma yaro akan cewa nuna yanayin shi a makaranta, ina amfani da ja ne. Amma su tari da dama na fi amfani da baki. Bari gurin rubutu?

Ma'ana menene nisan tafiyan ƙafa da na ke yi? Eh ina iya mai iya tafiya da ƙafa kaman kusan kilomita biyu ko kuma uku ko makamancin haka.

Ina amfani da shi amma ba a ko da yaushe ba. Ina amfani da shine idan ina da bukata. Kila ina da jama'a da dama da nake son su ji zance na, to zan iya amfani da mataimakin murya. Amma indai na ga cewa ba wai yawa ne da mu ba, ba na amfani da shi. Ina amfani ne da daidai murya na.

Na kasance wata ne da ba na jurewa zafi, amma yayin da zafi ta zo, ina amfani da fanka ko kuma AC ko kuma mu fita waje, mu zauna dani da iyalina, mu dinga shan iskan wajen. Amma ba na iya jurewa ma zafi.

A matsayina na malama, na kasancewa malama. Na kasance ina amfani da kayayyakin aikin amfaninmu. Sune kamar su littattafai, jadawalin rubutu, alƙalami ko kuma fensir da su kwamfutoci. Duka muna amfani da su.

Ina ajiyar kuɗina ne a gidan ajiyar kuɗi kamar watan banki kenan. Wani sa'in kuma ina ajiya da su a asusun ajiye kuɗi na gida. Ya dangana da irin kuɗin da nake riƙe da su. Idan dai kuɗi na da yawa, ina kai su ajiyar kuɗi a can banki. Amma dai indai a gida ne, ina amfani da asusun ajiyar.

Kayayyakin aikin da na fi so ɗaki suna da yawa. Kayayyakin dakin da na fi so suna da yawa, kamar irin su gado, irin su, ah, kwaba, ma'ana wardrobe kenan ko, kamar irin su madubi da kujeru. Duka ina son su, da su labulaye da sauransu. Ina son kayan aiki.

Sau tali da yawa ina zuwa gurin aiki a lokuta daidai amma wasu lokutan fa ina yin lati. Dan wani sa'in ba lallai bane ka fita daga gida ka samu mota ba. Wani sa'in kuma zaka taka ne zuwa gurin. To saboda haka ina yin lati wani lokaci.

Sadarwar mu a gurin aiki muna amfani ne da harshen, uh, Turanci ma'ana English. Amma ba ma amfani da wani yaren ba. A gurin aiki dai kan sai dai Turanci. Amma idan ya buƙaci a yi Hausa to yana buƙata sai a yi wasu yaren. Amma Turanci muke sadarwa da shi a gurin aiki.

Kwarai kuwa ina a sauraron rediyo sosai. Dan sauraron rediyon da ma na ke yi, shi yake sa in san abubuwa da dama da yake faruwa a gwamnatin mu ko kuma a gurare da dama, kamar gurin da ni bana nan. Kuma ina sauraron rediyo, ina jin wasu ayyukan da kuma wasu shirye-shiryen daban daban akan rediyo.

So biyu nake yankewa a sati. Ya dangana da lokaci. Kamar lokacin sanyi farce yafi tseruwa amma a lokaci kamar zafi bai cika tseruwa ba. Saboda haka a wasu lokutan nakan yanke shi so ɗaya a sati amma a wasu lokutan kuma so biyu.

Ina kula da gashin kaina tare da wanke su idan suka yi datti. Bayan na wanke su kuma, in samo wasu kayayyaki kamar su mai, in shashshafa shi a kai don gunduwa kar da gashin nan ya dinga ƙarƙaryewa. Wasu sa ikan kuma ina kawo kamar irin su shamfo, in yi amfani da su in wanwanke kai ɗin. Sannan in kawo mai kuma in shaffafa a kai. Kaina ina kula da su sosai.

Haka ne, ina karatu kafin in kwanta. Ina karatun Turanci, ma'ana yi la litattafan Turanci ko kuma in yi karatun Arabiya wanda ya kasance Kur'ani da littfin addini na. Ina karanta su sosai kafin na yi barci.

Haka ne, ina son zama kusa da taga don shan iska mai kyau, wasu sayayukan kuma don lura da abubuwan da suke ta waje in san cewa suna nan ko ba sa nan, amma ina son amfani da taga don shan iska sosai.

App ɗin da nake amfani da su don sakonni sune su Gmail. Gmail na da kyau sosai don ina da shayukan da nake da su na Gmail da dama. Akwai Gmail da nake amfani da shi na gida, akwai na wurin aiki, akwai wasu buakatuna daban da nake da Gmail ɗin da nake amfani da su.

Ina cin abinci a gurin aiki. Ina da shike na kasancewa na malama. Ina cin abinci na ne a cikin aji gurin da nake koyarwa. Yayin da sauran yaran sun fita, ni kuma sai in zauna a gefen tebur dina, sai in zauna in ci abinci na a gurin. Wani sa'in kuma nakan zuwa kantin makarantar in je in ci abinci.

Haka ne, ina biyan kuɗi ta waya. Yayinda na siya wasu abubuwan daga cikin yanar gizo sai dai in bukaci in biya kudi ta waya. Wani sa, in kuma idan kaje ka siya abu sai a ce maka ka yi transferring, ma'ana ka tura kuɗin ta wani waya zuwa wani waya. Ina amfani da shi, ina biyan kuɗi kuwa ta waya.

Haka ne ina son kallon faduwar rana. Dan a daidai lokacin rana na saukowa sai in ga gurare samaniyan, sararin samaniyan sun min kyau har in dinga daukan su a hoto. Amma ina tsananan son faduwar rana dan rana ne ba ranar da yake nan lokacin ba wani rana ne mai zafi ba, dan daidai ne shi yasa nake son lokacin.

Matashi guda ɗaya nake amfani da shi. So tari ma bana amfani da matashi don yakan sa ni ciwon wuya. Saboda haka bana cika amfani da shi, amma ma idan zan yi amfani da shi, ƙwalli ɗaya nake amfani da shi. Bana haɗa biyu ko uku ba, guda ɗayan ne dai.

A'a, bani da dabbar gida. A da ni dai nake da kuliya amma dai ina son kiwon su. Ina son kiwo sosai, baren kamar irin su kiwon kaaza, kazuna da su, uhm akuyoyi da kuma su raguna da kuma uhm tinkiya ina son dai.

Idan yara an yi futan wasa, ni ma na kan samu lokaci in huta a gurin aiki. Wani sa'in kuma akan ba mu kamar irin su lokuta kaɗan, kamar idan ba ni da abin da zan koyar da yara, ba lokacina ba ne, to na iya samun lokaci in huta a gurin aiki. Wani sa'in kuma.

Kwana a gado ne, bana kwanciyan kasa ba sai ya bukata. Amma na fi son gado, don kwanciyan kasa yakan sani ciwon jiki. Amma dai in kamar a fita a sha iska ne, nakan zaman kasa kaman a kan taburma, ko kuma dai a fili haka.

Ina son wasan buga ƙwallo, barin ma ni da ƴaƴata mu buga ƙwallo da kuma wasan tsalle-tsalle. Ina son irin wasannin nan da kuma wasan, wasan guje-guje. Ina son irin wasannin nan shima. Kuma ina son wasa a cikin ƴaƴana. Mu dinga wasa muna dariya.

Kayan ciye-ciye da na fi so sune kamar irin su kayan alatu, kamar irin su abarba, kamar irin su gwanda, kamar irin su, uh, kamar irin su lemu, kamar irin su kankana. Ina son su. Akuma wasu kayan yuka ina son kayan kwalba kamar irin su coke, irin su Fanta, ina son dukka.

Ai na fi son miya mai zafi ba ma miya kaɗai ba. Ni abinci a rayuwa ta na fi son mai zafi in ci shi daidai ana sauke shi daga kan wuta to sai a sa mun shi. A sa mun miya na da zafi, a sa mun abinci nama da zafi. Na fi son cin su a lokacin da abinci na da zafi yakan mun daɗi.

Ina kiyaye kalman sirri na a cikin wayana tare da na yi ajiyan shi a cikin wayana ko kuma in yi ajiyan shi a cikin Google Drive yayin da nake buƙatan su sai kaga na ɗauka abina. Na yi amfani da su a lokutan da nake bukata.

Bana son gurare masu hayaniya. Na fi son guri ne mai shiru. Gurin da zan zauna in na tsu in yi tunani da ƙwaƙwalwa na. Guri kuma da idan guri ya kasance yana da hayaniya, sai ka ga ko ina dai abu dai kana dai yin shi ne amma ba a cikin natsuwa ba. Amma idan guri ya kasance yana nan shiru-shiru, zaka yi koman ka a cikin natsuwa.